Eh to a gaskiya nafi son taksi, ban cika son bas ba. Taksi tafi ƴar sirri sannan kuma hankalin ka yafi a kwance. Babban ma abin da yasa nake son taksi shine bai cika hayaniya ba kamar bas, bas ta fi hayaniya.

Lokacin da nake zuwa kasuwa, na fi ƙauna ko ince na fi son zuwa kasuwa da dan hantsi hakan nan. Wato gari dai ya waye, mutane sun fara hulɗarsu ta yau da kullum. Ban cika son zuwa kasuwa idan rana ta ɗaga ba, sai dai idan daga hantsi zuwa dai rana a ce na gama komai na dawo gida.

Kalan ice cream dana fi so, eh toh kala biyu ne. Ina son me vanilla da kuma me strawberry. Ina ƙaunar wa'inan flavor ɗin sosai da sosai. Suna matuƙar yi mini daɗi. Su ne na fi so.

Sosai sosai. Ai shuka tsire-tsire a cikin gida yana da matuƙar muhimmanci sannan abu ne mai kyau wanda kuma zai rage maka na yau da kullum. Wato alal misali idan mutum ya yi shuke-shuke a gida, ya shuka tsirrai a gida, tana rage masa wurin sayan abubuwa ko in ce wa'yannan tsirran a kasuwa idan yayin da suka girma zaka iya girbe wa kaci abinka hankali kwance a gida.

Abin da nake yi don ƙara aiki, abubuwan suna da yawa, matuƙar yawa sannan kuma suna da matuƙar muhimmanci a guri na. Ina yin abubuwan da za su ƙara aiki, abubuwan da nake don na ƙara aiki shine, na tabbata na ci abinci mai gina lafiyar jiki wanda zai ba ni kuzari na yin aikin da na saba.

Sosai da sosai. Ni kuwa nake cin tafarnuwa kai. Ai ɗan yassama nake ci. Saboda idan mura ya takura mun sosai wata rana nakan zauna in bare tafarnuwa nan, in ta cin sa ɗanya ɗanya. In na ci sa kuma magana da gaskiya ina samun sauƙi na wannan mura da yake damu na ko in ce ya takura mun. Cin tafarnuwa na da matuƙar muhimmanci ai ga lafiyar jiki. Ina ci sosai da sosai. Sannan ko a abinci a girki ina son a sa tafarnuwa. Ko wane irin girki ne ma, ni kam zan iya cin tafarnuwa da ita. Wasu ma na iya busar da tafarnuwa, aa busar da ita sai a daka ta tare da yaji. Tana da matuƙar daɗi idan aka daka a yaji. Sosai da sosai ina cin tafarnuwa. Me zai hana? Abu ne mai kyau a yi.

Ai dama ita ciki ba a yi ta don iya cin abinci ba. Yadda nake kiyaye kalmar sirri shine nakan in na san ta ne, zan tabbata na ɓoye ta a inda, misali idan rubutawa nayi zan ɓoye inda na san babu wanda zai je wannan gurin kuma ba wanda zai ma yi tunanin cewa akwai wani abun sirri a wannan waje.

Eh ina kunna sanarwar app, amma fa ba kowace app bane nake kunna mata. Saboda wosu apps din suna iya su shanye min ba a caji na batirin wayana. So gaskiya ban cika kunna duka ba.

Yarda nake ajiye takardun aiki, ita magana ta gaskiya ina ajiye su ne a guri mai matuƙar muhimmanci saboda na san cewa abu ne wanda idan suka ɓata ba lalle in samu makamanciyar su ba in kuma na samu to gaskiya sai na sha wahala. So ina ajiye su ne a guri na musamman wanda ruwa mai wani abu dai ba zai taɓa su ya ɓata min ba.

Eh sosai ina iya kunna wuta, sai dai ban san wane kalan wuta ka ke faɗa ba. Wuta ce ta murhu ko kuma wuta na haske na ɗaki. Ko wanne ina iya kunnawa sosai da sosai. Zan ina amfani da hannuna wajen kunnawa. Duka na iya.

Eh gaskiya ban fi ƙidaya kayayyaki ba, sai dai sa'i da lokaci baza a ce ko da yaushe ba. Wataran nakan iya ƙidayawa, wataran ma ko so ɗaya bana ƙidayawa. Wataran kuma a rana nakan ƙidaya shi baya wuce dai so ɗaya a rana ɗin.

Kalan kyautar da nake son bayarwa, gaskiya ni, ma'abociyar kyauta ce sannan kuma ba na ce ga irin kyautar da na fi son bayarwa ba. Kowace irin abu da nake da shi ina iya bayar da kyautarsa. Kaya ne, abinci ne, abin sha ne ko wani ƙwalam ne, duka de ina iya bayar da kyautarsa.

Sau nawa na ke tsarkake gida na, gidan mu to, gakiya kusan kullum muna saboda za a yi shara, za a yi wanke wanke, za a yi goge goge saboda guri ya yi tsabta sosai da sosai. To hakan yana iya zama a matsayin na tsarkake gidan mu, na tsabtace shi ke nan yadda ya kamata.

Gaskiya a kullum ina amfani da wayata kowace rana. Zan iya cewa ina amfani da wayata sau biyar ko fiye da haka a wuni. Amfani da waya ya riga ya zama min jiki ma wanda za a ce idan ban yi amfani da ita ba bana jin daɗi samsam.

Yadda teburin mu yake a wajen aiki shine, yana nan dai kaman na katako sannan yana da daɗe rubutu da kuma saka kwamfuta a kai idan ma ina so in aiki da ita. Ba ta dai takura ni gaskiya, tana matuƙar min yadda nake so.

Sosai da sosai. Ai ɗaukar hotuna wani babi ne da yake tattare da, a kaman kundi na ajiye tarihi. Ina son ɗaukar hotuna, sai dai ba ko yaushe ba amma ina matukar ƙaunar ho-ɗaukar hoto saboda hakan yana iya tuna min da wani tarihi na lokaci da ya riga yazo ya wuce a wajena.

Eh to gaskiya na fi son fanka. Nama rasa wanne ne zan zaɓa, duka biyu dai ina son su amma dai na fi son fanka. Kai na fi son AC, AC dai ta fi akan fanka saboda ita tana bada wani sassanyan sanyi ne ga jikin ɗan adam.

Yadda nake yanke shawara a aiki. Dafarko dai ina natsuwa ne, na karanci ko kuma inci na fahimci lamarin abun da nake so na yanke shawara akai din sannan in nemi mafita mai bullewa hanya da zai fitar da ni kuma na bada shawara wanda zai zama mai inganci in an yi aiki da ita.

Dangartaka ta da abokan aiki, dangartaka ce ta mutunci, mutuntawa, tausayawa, girmama juna, sannan kuma da taimakon juna dukade. Saboda rayuwa, yanayi na rayuwa yau da kullum, ba a wuce wa'inna abubuwan indai, a lamari ne na aiki.

Kalan sabulun da nake amfani da shi na wanka, ina iya amfani da kowane irin sabulu, nikan matuƙarɗi bata da ƙarfi wanda za ta ɓata min fatar jikina. Ban fiye son sabulu mai ƙamshi mai ƙarfi ba, amade ya zama ƙamshin sassanya ce wacce za ta gamsar idan mutum ya yi wanka da ita.

Eh to a gaskiya bana tauna goro ban ma iya cin ta ba sannan bana son ta nade taɓa taunawa kaman so ɗaya. Ɗanɗanon da ta mun a baki bai gamsar da ni ba shi yasa ban fiye tauna goro ba gaskiya.

Gaskiya jurewa zafi na da matuƙar wahala, amma dai ina iya jurewa ta hanyar watsa ruwa, yin fifita wa jiki, duk wata hanya dai wanda zai kawo iska wa jikina nakan yi amfani da wannan hanya. Wanin ganin na jure wannan zafi har ta wuce.

Dangantaka ta da shugaban aiki alaƙa ce mai birgewa, ta mutuntawa, girmama juna, tausayawa, ƙwazo na aiki duka de. Saboda dama rayuwa ta gaji haka in ana zaman tare.

Shago da na fi zuwa shine shago da yake cikin unguwarmu wanda ya fi kusa da ni. Ban fiye son tafiya mai nisa ba, sai dai in dama ina so nayi kamar exercise na wasa jinin jikina to shine nake tafiya shago da yake nesa. Amma na fi son zuwa shago da ke kusa.

Tabbas ma, ko ni ko na ke kwana a ciki. Ya za'a yi ma in kwana a waje? Sai dai idan zafi ne shi ma zafin idan ya yi wani tsananin zafi amma gaskiya ban fiye kwana a waje ba. Ina iya kwana a ciki, na ma fi yawan kwana a ciki.

Mai zai hana ni ko na ke kallon inuwa ta? Musamman ma idan na shiga rana ko in ce lokacin da rana ta kai tsakiya, na wuni ina kallon inuwa ta hakan yana ba ni sha'awa kuma yana birge ni naga inuwa ta. Hakan zai nuna ko na kara tsayi ko kuma na yi ƙiba ko na rami. Duka ina kallon inuwa ta sosai da sosai.

Yadda nake kawowa gidan mu, to suna nan da yawa ina iya takawa da ƙafafu na daga bakin titi ko ince bakin hanya zuwa gidan mu. Zan iya kuma na ɗauki abin hawa ya kawo ni har ƙofar gidan mu.

Gaskiya na fi ƙaunar kayan zaƙi akan na gishiri. Da ka ba ni abu mai gishiri ma, na gwammaci ka ba ni abu mai yaji. Na fi son kayan zaƙi, ni ma'abociyar son ababen zaƙi ne, sai dai idan na rasa na kan yi haƙuri.

A'a gaskiya ba za a ce kullum ba, sai dai wata rana ina iya motsa jikina. Sai dai in motsa jiki na sintiri na ayyukan gida ne na yau da kullum. Wannan kuma an riga da an saba. Sai dai a ce motsa jiki na musamman gaskiya ban fiye yi ba.

A lokacin da nake farkawa a kullum shi ne kafin dai a ce gari ya waye kaman misali ƙarfe uku da rabi zuwa arfe huɗu na safiya a lokacin nake farkawa a kullum.

Eh tabbas ina son abinci mai yaji, musamman ma a ce, lokacin da bani da lafiya, a ce dai irin kamar lokacin da mutum yayi zazzaɓi, ya tashi yana son ya ɗanci wani abu mai daɗi. A lokacin ina ƙaunar abinci ina so, ina matuƙar so ma zan ci abinci mai yaji.

Eh to a gaskiya yadda nake jin hayaniya ba ra ace kullum ba amma wata rana dai gaskiya ban fiye son hayaniya ba. Yadda nake jin ta kuma kuwwa take min a ƙwaƙwalwa ta. Wata ran har tana haddasa min ciwon kai shi yasa ba mua shiri da hayaniya samsam.

Tabbas ma kuwa a wannan lokaci da ake fama da hazo da sanyi-sanyi na gari, ni kuwa nake lulluɓuwa da bargo. A lulluɓe nake da bargo fa? Hmm, saboda yana ba ni kariya daga jin sanyi, sosai da sosai, sannan ina samun yin bacci cikin jin daɗi ba tare da na ji sanyi ya kama ni ba.

Eh to gaskiya nakan wanke tufafina. Misali a sa a wata sau biyu. Nakan yi shi bayan kowace sati bibbiyu sai in wanke tufafina. Shine yadda nake yi.

Eh to a gaskiya yadda nake tsara ayyuka da suka fi muhimmanci a gare ni shine, da farko nakan natsu ne na nazari, sai in tsara komai daki daki yadda ya kamata wanda idan ya tashi bani sakamako, zai bani sa-sakamako mai muhimmanci da inganci.

Sosai da sosai, me zai hana mu kuwa muke yin wuta da itace, sai dai ba kullum ba. Saboda a yanzu yanayi na hamada idan mutum ya yi wuta da itace, hayaƙin yana illa ga lafiyar jiki, musamman ma ido. Amma muna yin wuta da itace sosai sosai.

Yadda muke aiki da kungiya shine muna yadda muke aiki tare da kungiya. Muna basu haɗin kai idan suka zo mana da abu na cigaba, na taimakon al'umma. Mu kan basu kaman support za a ce sosai sosai wurin ganin sun cimma manufa na wannan aikin da suka zo da shi.

Inda nake cin abinci a wajen aiki, gaskiya ban fiye cin abinci a wurin aiki ba, saboda ina da wani kunya da bazan iya cin abinci a cikin mutane ba. Sai dai wata ran na kan ɗan saka wani biskit ko wani abu dai haka da zai taimaka wurin rage min jin yunwa, sai na kaikaici inda ba mutane sai na je na ci.

Yadda nake shaƙatawa lokacin hutu. Gaskiya ina matuƙar son lokacin hutu, sannan ina shaƙatawa ne ta hanyar ziyarce-ziyarcen wurare da ban taɓa zuwa ba. Hakan yana sanya min wani nishaɗi da shauki na musamman wanda ke sanya ni farin ciki.

Eh ina iya dubawa. Ina iya duba lambar QR ta hanyar duba code da ya zo a jikin abin saya ɗin da aka kawo. Ina iya dubawa sosai da sosai ma me zai hana?

Sosai ina mike jiki da safe. Mai zai hana? Ni kuwa nake mike jikina da safe wurin ayyukan gida da aka saba yau da kullum. Shara, wanke wanke, tattara guri, karka ɗa ƙura. Ai kaga jikina ya mike da safe. Ba na zama ba.

Lokaci na rana da na fi so shine lokacin hantsi ko in ce lokacin da gari ya waye mutane suka fara misali kafin su fara tashi suna ayyukansu na yau da kullum. Wannan lokaci na shiru idan gari ya waye nan shine lokacin da na fi so a rana.

Wane gudu na fanka na fi so? Gaskiya tsaka-tsaki nake, na fi son gudun fanka. Misali idan a zafi ake ina ƙaunar lamba five, amma lamba ta biyar ke nan. Idan kuma ana sanyi lamba ɗaya ma ta mun yawa wata rana, amma wanda na fi so dai ita ce lamba ta uku.

Wata da aka haife ni shine wata ta Afrilu. A watan Afrilu aka haife ni. Shi ne wata ta huɗu daga cikin jerin watanni da aka, da aka lissafa su.

Tabbas rubutuna yana da kyau, sai ma kun gani ai rubutu ne wanda kawai mai ciwon ido idan ya kalla, sai ya yaba ya ce "kai rubutun nan ya masa kyawu". Ni kaina na san cewa ina rubutu mai kyau sosai da sosai saboda yadda jama'a ke ƙaunar rubututa.

Eh tabbas ina iya gabatar da rahoto saboda a da na taɓa sha'awar aiki na jarida, na gabatar da rahoto. To zan iya gabatar da rahoto, walau a rediyo ce, talabijin ne ko ma dai a yaya ina iya gabatar da rahoto sosai da sosai.

Yadda nake kula da gashina shine nakan wanke shi bayan kowane sati huɗu. In shafa masa cream sannan in zo in shafa masa oil na gashi. Ina matukar ƙaunar gashina, shi yasa ma nake bashi muhimmanci sosai da sosai wajen kula da shi.

Gaskiya ban fiye kallon madubi ba a rana, saboda ba wai zan iya in yi wankan in shirya. Ko mai ba tare ma da na kalli madubi ba. Madubi ba ya cikin abubuwan da suka dame ni, wai don in kalla ko wani abu. Basu ci kadamu na wani cancan ba gaskiya.

Yadda unguwarmu take? To gashi nan dai. Unguwa ce dai wadda kowa ke yin rayuwansa, abubuwa dai suke gudana, yadda aka saba dai na yau da kullum ba tare da wata matsala ba. Kowa dai na rayuwarsa. Shine yadda unguwarmu take.

Gaskiya kalan burodi da na fi so na fi ƙauna ita ce burodi da ta ji haɗi sannan kuma aka buga ta yadda yake mata ta bugu sosai. Ba bugu wai haka hakan nan ba, bugu mai kyau sannan aka ba ta wuta madaidaiciya ya gasu ba tare da ya ƙone ba. Ina matuƙar son buredi ya ji haɗi, na bota, madara, komai ma dai har da suga.

Ina yin abubuwa da dama ko ince da yawa yayin da safe lokacin safiya yayin da na farka. Saboda sai na gabatar da ibaduna idan gari ya waye nayi shara, wanke wanke, ɗaura abun karin kumallo, abubuwan dai suna nan da yawa da nake yi idan na farka. Ko da shike na farko dan in na farka nakan gabatar da tasbihi ne ga Ubangiji na, in miƙa godiya da ya raya ni har na tashi a wannan safiyar.

Gaskiya ina amfani da intanet a kusan kullum. Zan iya cewa a rana ina amfani da intanet kusan sau biyar ko fiye da haka. Gaskiya sosai ina ƙaunar intanet saboda tana ƙara mun wasu ilimummuka wanda ba lallai in same shi a ko ina ba sai a internet.

Sosai ma, indai ina da lema a tare da ni, ina riƙe lema lokacin ruwa saboda gaskiya ne idan ruwa ya dake ni akwai matsala. So riƙe lema lokacin ruwa a wurina abu ne mai matuƙar muhimmanci wurin kare min lafiyata, kar ruwa ya sauka ajikina.

Launi da na fi so da ƙauna. Launi ba me duhu ba. Ban cika son launi mai duhu ba, na fi son launi mai yar haske haske hakan nan dai. Shine misali kamar launi ta light purple, pink ko sky blue.

Gaskiya abu mafi muhimmanci a kasuwanci ni a tunanina ita ce riba. Idan riba ta fita, to an ci ribar kasuwanci. Shine ne abu mafi muhimmanci sannan da wannan riba ɗin mutum zai iya yin bukatunsa na yau da kullum bayan ga'uwar kuɗi tana nan a gefe.

Ita magana ta gaskiya, ban da takamai mai lokaci da na fi so a shekara, kowane rana dai a gurina yana da matuƙar muhimmanci a gare ni. Ban da lokaci in ce ga wanda na fi so a shekara, kowane rana ina ƙaunata.

Lokacin da nake yin wanka a rana shine da safe. Na fi son yin wanka da safe in miƙe mai a jikina. Ɗasɗas ko da zan wuni ba abin da zai takura ni. Gaskiya na fi son yin wanka da safe. Hakan ya fi sanya min kwanciyar hankali.

Sosai da sosai me zai hana ni ko nike bin ƙa'idojin aiki? Abin ƙa'idojin aiki wani abu ne mai matuƙar muhimmanci ga ɗan adam. Wanda idan kana bin ƙa'idojin aiki masaf, kana da wani kwanciyar hankali. Akwai wata kwanciyar hankali dai wanda ba ka da wani takudi ko wani lissafi na daban a kwakwalwarka.

Eh to gaskiya biki da na fi so ita ce bikin suna. Saboda za a ci, a sha, a yi hira, a taɗa. Ina ƙaunar bikin suna. Za a ci namomi, a ci abinci kala-kala masu daɗi. Shi yasa na fi son bikin suna.

Sosai mako ina cin citta a abinci. Ko wane irin abinci ma, ainihi citta ita ce rayuwata. Saboda ba abincin da zan girka ba tare da citta ba. Citta nada wani sinadari wanda yake ƙara kuzari da lafiya ga jikin mutum har dagarkuwa ma yake bayarwa. Sosai, miziya na cin citta a abinci. Ainihi nake cin citta a abinci sosai da sosai ma.

Abincin da yake sa na ji daɗi ita ce in sami shinkafa da mai da yaji da latas da kabeji da tumatur da albasa. Idan naƙala abinci ma wani farin ciki ne yake zuwa maharcikin raina.

A'a gaskiya bana rera waƙa lokacin wanka, saboda wannan baya cikin al'adar mu sannan a addini ma ba a koyar da mu hakan yana da kyau ba. Kwata-kwata ma ba a magana ne a bayan gida, a yadda addinina ta koyar da ni. To bana rera waƙa lokacin wanka gaskiya.

Sosai ma ana yi, ana samun horo a wurin aiki yadda za mu inganta ma ayyukanmu. So ana yawan ba mu horo, sa'i da lokaci saboda mu ƙara samun ƙwarewa da kuma experience inji bature na yadda za mu gudanar da aikinmu yadda ya kamata.

App da nake amfani da shi don saƙonni, na farko dai ina amfani ne da WhatsApp wurin tura saƙo. Sannan kuma ina iya amfani da Google Message wurin tura saƙo. Ina ga su ne app da nake amfani da shi don saƙonni tsakanin ƴan uwa da kuma abokanan azziƙi.

Yadda nake gina dangantakata da kasuwanci. Gaskiya gina dangantaka da kasuwanci abu ne mai matuƙar wahala sannan yana da rikitarwa. Saboda sai an samu amincewa, yarda da kuma ganin ingancin kayanka, tukuna alaƙa mai ƙarfi zai kullu kai da mutane,

Ainihi abubuwan da nake saya daga kasuwa suna da yawa, suna da yawa gaskiya, da yawa da yawa. Kusan komai ma a kasuwa nake saya. Idan ba kasuwar ba ai ba inda zan samu. A kasuwa din da nake sayan abubuwa da yawa mana.

Sa'o'i da nake kallon wayata a rana. Da safe ina kallon wayata, da rana ina kallon wayata, da dare ina da yamma ina kallon wayata, sannan da dare ma ina kallon wayata. Ke nan idan ka tara wa'yannan kaga ke nan sau huɗu nake kallon wayata.

Yadda nake magana da abokan cinikina shine nakan yi magana da su da tattausan lafazi wurin gamsar da su ingancin abin da nake sayarwa. Ba wai ko don in ce su yarda bane a'a. In suka gwada aiki da shi za su tabbatar da hakan ne a bisa karan kansu ba tare da na takura su ba ko kuma na musu dole.

Eh tabbas ina zuwa wurare da wuri. Ban cika son zuwa maguri a cike daga baya ba. Bana son latti, bana ƙaunar latti sam sam a rayuwata. Zuwa wuri da wuri yana da matuƙar muhimmanci a wurina. Sannan kuma za a yi komai ne a kan idonka ba tare da sai an baka labari ba.

Eh gaskiya ina koyan wata yare saboda ina so ace harshe na ya iya yarurruka da dama. Abin yana burge ni yana bani sha'awa. Shiyasa ina koyan yaruka ma ba ɗaya ba, ba biyu ba, suna nan da ɗan dama. Idan dai yare ya ban sha'awa nakan yi ƙoƙari na ga na koyeta.

Yadda nake ajiye kuɗi, ina aje ta asusun banki. Sannan kuma idan cash na ciro ina zuwa ne in ɓoye ta a ɗakin da nake kwana, wanda ni kaɗai na san inda nake ajiye ma'ajiyar kuɗin.

Ina fara aiki ne a kullum, da misalin ƙarfe bakwai na safe zuwa ƙarfe huɗu na yamma. Shine lokacin da nake fara aiki a ofis kullum. Fara aiki da wuri yana da matuƙar muhimmanci da fa'ida, wanda in ka fara da wuri, to za ka gama da wuri.

Abu mafi muhimmanci a cikin abokantaka. Na farko shine tausaya wa juna, yarda da juna, aminta, amana ma za a ce, ya zama ku ɗin masu aminan juna ne za a ce ba? Akwai amintaka tsakanin ku wanda ko da wani sirri ne ba za a ji shi a waje ba, na ku ke.

Eh ko yanzu haka da nake magana da kai ina jin kukan zakara. Zakara akwai ta ta ko'ina a cikin unguwar mu nan, ta ko'ina ma yanzu haka ma ina jin kukan zakara kuma gari ya waye yanzu a wajen mu karfe shida da rabi na safe.

Sosai ma ni kuwa nake kare wayata daga ƙwayar cuta da zai cutar da ita, wato virus. Gaskiya ina matuƙar taka tsan-tsan wurin ganin na kare wayata bata faɗa tarko da zai sa ta gamu da ƙwayar cuta da zai ba sa ta rashin lafiya ba.

Abun dake ba mu, abun dake bani ƙarin gwiwa wajen aiki shine yadda idan nayi aiki mai inganci, mai kyau ana yabamin azimke, ayimin godiya, a yabamin cewa eh nayi aiki to wannan abun shi ke ƙara bani ƙarfin gwiwan yin wani aiki da.

Yadda nake jagorantar mutane shine ina jagorantar mutane da adalci, gaskiya, rikon amana, tausayawa, duka shi. Abubuwa na da yawa, na lissafa kaɗan ne daga ciki. So idan aka rasa waɗannan abubuwan to gaskiya jagorantar mutane ma ba zai ma mutum daɗi ba.

Rana da nake zuwa kasuwa, ban da takamammiyan rana da za a ce nake zuwa, zan iya zuwa kasuwa a ko wane rana litinin ne wa lau laraba ne asabar ne jumu'a ne ko wane rana. Ina zuwa kasuwa. Kawai dai lokacin zuwa kasuwa a wannan wunin ni shi yake da muhimmanci ni a gurina.

Eh to gaskiya a'a. Kas yin waƙa a cikin zuciya ta, da sai dai ta fito fili. Mun iya waƙa a zuci ba, sai dai tunani a zuci. Waƙa a zuci, un-un, wannan ba ni da ra'ayin hakan, sannan kuma ban fiye aikata hakan ba. Shine magana ta gaskiya.

A gaskiya na fi son tufafi, tufafi ko ince da na fi so. Ita ce tufafi mara nauyi. Ba na ƙaunar tufafi mai nauyi. Na fi son tufafi very light inji bature. Wadda dai bata da nauyi. Shine tufafin da na fi ƙaunaaa.

Eh, to magana ta gaskiya, na fi son ko ince na fi ƙaunar shinkafa. Tuwo sai dai sa'i da lokaci ban fiye son cin tuwo kullum ba. Shi ne magana ta gaskiya. Amma shinkafa indai ana sarrafa ta yadda ya kamata, to gaskiya na fi ƙaunarta.

Gaskiya ina yin abubuwa dayawa don kiyaye lafiyata saboda bana kaunar in fada rashin lafiya. Rashin lafiya baya min kyau. Ina kiyaye duk wani abu da likita ya fada min cewa hakan na janyo rashin lafiya ga jiki. So ina kokari na kiyaye in kula da shi.

Sosai da sosai ai ni ma abokciyar karanta jarida ce, saboda ina ƙaunar jin labarai. Walau a rediyo, talabijin, jarida, a waya, kafofin sada zumunta, duka ina neman labarai. Balle jarida ai idan na samu jarida ina so in ji labari komai daki-daki.

Lokacin da nake wanke kayayyaki, misali kayan sawa na ai na fada dazu. Zu ma nace nafi wanke shi bayan kowane sati bibbiyu. A wata dai za ace sau biyu nake wanke kaya na. Sannan na fi yin shi in fara da sassafe bayan na gama duk ibaduna, sai nazo na fara wanki.

Yaushe na ke zuwa kasuwa? Na fi son zuwa kasuwa da hantsi kafin a ce rana ta ɗaga sosai ko kuma da yamma. At least irin rana ta faɗi tana neman ta tafi dai hakan nan kafin dai a ce dare ya shiga. A waɗannan lokuta na fi son zuwa kasuwa.

Gaskiya na fi son miya wacce ta ji haɗi na musamman, musamman na kayan miya da kuma nama ko kifi a cikinta. Ita ce miyar da na fi so, na fi ƙauna har cikin raina. A'a ban fiye son miyan yauƙi ba gaskiya ba ta daga cikin ra'ayi miyoyi da nake ƙauna.

Yadda nake kare kaina daga sauro shine wajen amfani da repellents ake cewa ba, sannan kuma da gidan sauro. Domin yana da matuƙar muhimmanci kwana a gidan sauro, yana tare, yana kare jikkunan mu daga sauraye su cije mu.

Gaskiya na fi son wasa irin ta tsalle-tsalle na igiya domin ita na fi kauna har cikin raina. Ina kaunar irin waɗannan wasanni ko kuma irin wasa na motsa jiki da za a yi ta ɗan tsalle ana kaiwa ana dawowa.

Abu na farko da nake yi lokacin da na isa ofis. Shine na kan shiga da addu'a, sai na karkaɗa guri, na tabbata na tsabtace ofis ɗin kafin na fara. Ko ma wanne irin aiki ne da zan yi a wannan rana ɗin. Tsabta de ita ce farko.

Ina ajiye hotunan waya ta ce a gallery ko kuma na ka yi amfani da Google Backup wurin ajiye ta. Saboda wata rana za na iya rabuwa da wayar da take hannuna amma ita Google Backup tana nan. Ko da yaushe lokacin da na tashi, zan iya neman ta, sannan na samu hotuna na yadda na ke so.

Eh to gaskiya abin da nake yi don nishaɗi wata rana shine ban na fi jin karatun Alqur'ani haka yakan sanya min natsuwa da nishaɗi har cikin raina. Shi ne abin da na fi yi sosai da sosai da yake kawomin nishaɗi a rayuwata.

Eh, ina son yin hula. Me zai hana? Musamman ma a yanzu lokaci na sanyi da ake da hazo, ina son yin hula sosai. Ya rufe kunnuwana da kuma kaina daga sanyi. Ina son yin hula kullum ma.

Eh sosai ina biyan kuɗi ta waya musamman ma yanzu da ake wani zamani na komai digital ake yi using to gaskiya ina biyan kuɗi ta waya sosai da sosai. Hakan ma kuma ya fi sauƙi a gare ni ba tare da na ɗauki kuɗi a hannuna ba.

Sosai da sosai ina so, ina ma matuƙar son ruwan ƴa'ƴan itace, sannan ina sha sosai da sosai. Mai zai hana? Ai yana da matuƙar kyau ne da kuma ƙarin lafiya ga jiki. Ruwan itace ba tare da an sa komai ba yana da kyau, ina sha ko.

Gaskiya nafi son shayi, kofi baya cikin abunda nakeso, bam fiye shan shi bani, yana min ɗaci ne a bakina. Amma shayi, ina matuƙar ƙaunar shayi, shayi ko me madara da bomvita, ko kuma me citta da kanamfari, da Lipton, kowane irin shayi de. Ni nafi ƙaunar shayi gaskiya akan kofi.

Nawa dan yawan, nawa ne yawan dangin mu a gida? Gaskiya muna da yawa, ba zan ma iya irga ba. Aƙalla za mu kai mun fi de ishirin. Miye ishirin za mu iya kai hamsin fa a dangin mu gaskiya. Musamma ma dangi na, mama na kamma za a iya kai ɗari ai. Saboda muna da yawa gaskiya.

Sosai da sosai, me zai hana ina iya dafa abinci da kaina? Na ma fi son dafa abinci da kaina akan wani ya dafa mini. Sai dai mahaifiyata ce kaɗai nake ƙaunar girkinta. Amma ina, bayan ni ke nan za a ce sai ita, in ta dafa min zan ci. Amma na fi son mani in dafa da kaina.

Yadda nake son dafa ƙwai shi ne zan ɗauraye bayan ƙwai da ruwa mai tsafta in sa ruwa kaɗan a tukunya. Ko min yawan ƙwan bana saka ruwa sosai, sai in sa ƙwan a cikin wannan ruwan in ɗaura a kan wuta sai na bashi minti goma sha biyar. Shikenan, ni kan a wajena ƙwai ya dafu.

A'a gaskiya ni ba ma abokciyar sanya bel ba ne a kullum, ba na ma sanya ta kwata kwata, sai dai, ni na fi tunanin ma ai maza ne ke sanya bel, a kullum. Ba na ma amfani da bel, gaskiya, shi ne magana ta gaskiya baya cikin ra'ayi na.

Gaskiya a'a, bana son abincin titi. Dama dama ma na restaurant shima sai na zaba yadda tsaftansu yake. Amma na titi gaskiya a'a bana son ci bana ma ƙaunarta. Ina ma faɗa ga wa'yanda suke ci saboda gaskiya babu abunda bara a samu ba a abincin kan titi. Ƙura komai na iya faɗawa kai fa.

Gaskiya na fi son zama a birni saboda ya fi kayan abubuwan more rayuwa da samun ilimi da dai wasu masarufi wanda gaskiya ba a fiye samun su a ƙauye ba. Sanan ƙauye akwai ƙarancin ilimi wadatacciya musamman ma na addini.

Kafofin watsa labarai da nake amfani da su ina iya amfani da rediyo, talabijin da kuma wayar salula ta wurin duba labarai. Misali ina amfani da BBC Hausa, Aminiya, Jaridar Vanguard, Trust Newspaper. Suna nan da yawa gaskiya in zan lissafa fa su da yawa. Ina jin su da su Channels News Talabijin ina bin su a kafofin sada zumunta domin suna isar da labarai yadda ya kamata.

Gaskiya amma kuma ba koyaushe ba gaskiya. Ina son buɗe taga musamman idan ɗakin ya ƙumi hakanan ba wata iska da take shigowa. So nakan buɗe taga ya wuni ma zuwa dare dai sai na rufe. Don gaskiya ban iya bacci ba ba tare da na rufe taga na ɗaki ba.

Gaskiya a'a, bana amfani da kunnen waya. Bani ma da shi, amma kuma yana bani sha'awa watarana. Ina so idan na samu kuɗi na saye ta. Amma dai kuma wataran, ina tunanin kamar dai kar tazo ta zama min matsala. Amma dai for now bana amfani da ita shine magana ta gaskiya.

Duka biyu ina iya ci. Idan abinci ra'ayi ne kawai, ina da ra'ayi wataran in ci da cokali, wataran kuma na fi so in wanke hannuna in ci da hannu. Duka biyu ina aiki da shi. Shine magana ta gaskiya.

Sa hannu nakan yi amfani da hannun dama ne wurin cin abincin. Domin hakan shi ne abin da addinina ya koyar da ni, shi ne abin da nake yi. Zan wanke hannuna in tsabtace shi sai in zo in sa hannun dama in ci abinci kuma in ci ta gaba na.

A'a gaskiya ban taɓa zuwa gidan fim ba. Saidai ina jin labarai kala kala game da gidan fim. Sannan kuma ina iya kallon fim ne daga wayata. Amma zuwa gidan fim ban ma taɓa yi ba tunda nake a rayuwata.

Gaskiya ni a wurina rana mafi kyau a mako ita ce ranar Juma'a saboda ina ƙaunar wannan rana sosai da sosai saboda ana ninka maka ladan duk ibadun da ka yi a wannan rana. To ni a wurina gaskiya ita ce rana mafi kyawu a mako.

Abin da nake yi da ragowar abinci shine nakan rufe shi idan a lokacin babu wanda zai ci, ko daga baya ba za a rasa wanda zai zo ya ji yunwa ba, ko kuma na ji wanda yake buƙatar abincin yana jin yunwa, nakan kira shi sai na ba shi abincin.

Ina da sa hannu a saƙonninku, to ya danganta da kuma ya danganta da irin saƙon shine. Akwai saƙo da nake sa hannu, akwai kuma saƙon da ba lallai sai na saka hannu ba kuma zai isamin har inda nake bukata. Abiya min ma buƙata ta yadda ya kamata.

A'a gaskiya ni da nake tsoron ruwa ta ina ma zan iya iyo a cikin ruwa. A'a ban iya ma iyo bane balle ace kuma bana ko sha'awar koya gaskiya. A'a ba ma ma shiri na sabgarea abu da ruwa sosai ɗinnan ban iya ba shi ne magana.

Gaskiya so ɗaya nake yankewa a sati, shine kuma ranar Juma'a. Saboda tarar ladan da take wannan rana nake yanke farce na sabo. Ɗaya a sati nake yanke farce na, na ƙafa da na hannu. Kuma ta riga ma ta zama min kaman al'ada ta bi jikina.

Gaskiya lokacin da nake cajin wayata, misali yanzu idan na tashi da safe, na gama duk danna wayar nawan, na gama dela tsala-tsan da yawo a kafofin sada zumunta nakan ci sa wayata tayi caji. Idan tayi, caji zuwa kaman karfe goma sha ɗaya, na ci-- na cika bada sabgogi na, sai can yamma sai na ƙara sata a caji. Idan ta cika shi ke nan, sai kuma washe gari.

Sosai da sosai ni kuwa nake amfani da net na sauro. Kai, ai idan ban yi amfani da shi ba, da kusan kullum ina cikin rashin lafiya. Amma ni kuwa nake ganin taimakon da yake min wurin rage min sauro suyi ɓarna a jikina. Kai, ai yana bala'in taimakawa. Ina amfani da shi sosai.

Yadda nake jira a layi shine sai nayi haƙuri. Haƙuri nake dasawa zuciyata wo. Idan na zo na tarar da wuri akwai layi, sai na ɗauki wayata na yi ta latsawa saboda in cinye lokacin da nake zaune a wannan wuri, idan kuma ina da wani aiki da zan yi daga wayata, duka sai na gabatar.

Gaskiya a'a ban fiye tafiya da sauri ba. Tafiya ta dai tsaka-tsaki ne, shi ba sauri sosai ba sannan kuma shi ba saibi sosai ba. Ina dai a tsaka-tsakiya. Haka ina yi na tafiya ta yaƙi. Ka Allah ya halicce ni da ita.

Eh tabbas kallon wata da dare yana da matuƙar abu ne mai birgewa, sannan yana da matuƙar kyawu ace kana zaune ka yi shiru kana kallon wata. Kallon yanayin yadda wata ma ye da dare yana da matuƙar muhimmanci, sannan abu ne mai birgewa da sanya nishaɗi.

Eh ina sanya agogo a hannu. Ai abu ne mai kyau wanda ba lallai sai mutum ya dauko wayarsa ba ya duba lokaci. Zaka iya kawai ka ɗan juya hannunka haka sai ka kalla lokaci a wannan agogo naka. Ina sanya agogo a hannu sannan abu ne wanda yake matukar mi ni kyawu.

Gaskiya abubuwan da nake so in canja a wurin aiki, suna da yawa. Gaskiya, daga yanayin fasalin tsarin gini, da kuma yanayin kayan aiki, duka ina so in canja saboda, a samu aiki ingantacce wanda zai bada sakamako mai kyau.

Lokaci sau nawa nake share ɗakina? Gaskiya nakan share ɗakina sau biyu ko sau uku a rana saboda yana yi na akwai ƙura, sannan bana son in ji ko ƙasa ƙanƙani a ƙafa ta. Bana son datti sam sam ɗaki. Gaskiya ina yawan share ɗakina. In karkaɗa ko ina kan gado da duk wani guri dai a cikin ɗaki.

Lokacin da nake cin abincin dare shine kamar misali ƙarfe shida na yamma ko bakwai na yamma wanda zan zauna ban fiye bacci da wuri ba nakan kai ƙarfe goma. Ka ga ke nan lokacin kafin nan abincin ya sauƙa ya zazzage a cikina sai na ji daɗin bacci.

Sosai ma ina sanya tabarau saboda ina da wani bara ace matsala ba amma dai gaskiya ina sanya tabarau saboda yana rage min yanayi na hasken waya da kuma hasken kwamfuta da nake amfani da ita. Yana bani kariya dai zan ce wa idona a takaice.

Eh sosai ina bada shawara a wajen aiki sannan kuma ana iya ɗaukan shawara na a yi amfani da ita sosai da sosai. Dalili kuwa bana bada shawara gurbatacciya nakan bada shawara ne mai kyau ingantacciya wacce za ta sada mu ga hanya mai ɓulle wa. Ina bada shawara sosai a wajen aiki.

Kuɗin wutar lantarki a wata gaskiya daga dubu goma, daga dubu goma yake farawa zuwa sama dubu goma, ita ce kuɗi mafi ƙaranci na kuɗin lantarki a wata wanda kuma lantarki ba a fiye samun sa sosai ba yadda ake biyan wannan kuɗin a wannan ƙasa ta.

Ƴaƴan itace da na fi so, ina ƙaunar abarba, ina son kankana, suna da yawa amma dai bari in lissafo maka. Ina son ayaba, ina son aful, sanan ina son mangwaro sosai.

To gaskiya takalma da nake da su guda shida ne, ban da takalma dai masu wani yawa amma dai alhamdulillah na gode wa Allah dama nake da shi domin wasu basa dama irin abun da nake da shi. To a kullum ina godiya wa Allah ga wa'annan da nake da su ne.

Yanayin da wurin aikinmu yake wuri ne mai tsabta, me wanda babu hayaniya, kowa na aikinsa, kowa ya nutsu yana aikinsa. Ba wata hayaniya, kowa dai yayi focus na abin da yake yi. Shi ne yadda wurin aikinmu yake.

Abubuwa da yawa suna sa ni in yi dariya musamman ma idan ana zola yata ko kuma zola yar dai ita ce ta fi sa ni dariya ko kuma mutum ya faɗi wata magana irin da ban yi tsammani nan ba.

Aikin gida da nake yi a kullum ita ce girki, shara, wanke-wanke, karkaɗa ƙura. Wannan aiki ya riga ma ya bi jikina, wanda idan ban yi su ba ni karan kaina bana jin wani natsuwa ko jin daɗi a raina. Na riga na saba ne da yin su kullum ɗin shi ya sa.

Mai da nake amfani da shi, nafi amfani da vaseline wurin shafawa a jikina. Ba, ban fiye son, bana ma son cream gaskiya. Duk da dai ance wai banda kuɗi ne shi yasa, inda ina da kuɗi, ƙasan cream na masu kuɗi ne. Tana da tsada sosai, sosai gaskiya. Ni kuma bazan iya saya ba saboda kuɗina ƙalilan ne. Ni nafi amfani da man vaseline.

Yadda nake tabbatar da ingancin aikina shine bayan na kammala, na kan sake bi daga farko daki-daki na gani ko akwai wani miskila ko wani kuskure a ciki. Sannan sai in samu na gaba dani wato wani babba a wajen aiki sai na bashi ya duba min. Idan ya tabbatar min ba matsala to shine nake ganewa da cewa aikina ingantacce ne.

Gaskiya kusan kowanne lokaci bayan kamar awa dadɗaya ina duba saƙonni a wajen aiki saboda muna hulɗa ne da saƙonni da jama'a shiyasa zan iya cewa a rana ina duba saƙonni yakan fi sau biyar gaskiya to shine lokacin da nake duba saƙonni awu ne.

Eh to gaskiya ban cika raba abincina da mutane ba. Na fi so ma in ci tare da mutane domin hakan yana ƙara dankon soyayya, ƙauna da fahimtar juna. Gaskiya ban fiye rabawa ba, musamman ma idan ya zama dangina ne, sai dai idan ya kasance mutum ne da ban saba da shi ba.

Tabbas ma kuwa ina duba kalanda kullum saboda in san wace rana ce yau ɗin sannan kuma in san lissafin kwanakin da ya rage na wannan wata ɗin. Ina dubawa kusan kullum gaskiya bana bata. Ina ƙoƙarin dubawa.

A'a ba zan ce kullum ba. Ina dai sanya safa amma ba kullum ba. Wata rana nakan ji sha'awar in sanya safa a ƙafata saboda ta rage min ƙura da kuma jin sanyi da nake yi. Musamman ma in ana yanayi na sanyi ne na fiya sa safa kullum. Amma in ana zafi nakan manta ma inda hanyar safa take.

Eh to gaskiya, a wurin aiki ba fiya cin abu ba. Abun da dai za a ce ma nake ci a wurin aiki shine baya wuce kalan su biskit, chocolates, chocolate, su ne dai abubuwan da nake iya ci a wurin aiki. Bayan haka ban iya cin abinci.

Sosai da sosai ina iya amfani da kwamfuta. Ko wace iri ce zan iya in sarrafa ta, ta hanyoyi daban daban. Ina iya aiki da kwamfuta sosai sosai, sosai da sosai ma zance. Abin ai yana da matuƙar daɗin amfani da shi.

Eh gaskiya da kuwa zan samu damar hakan ban taɓa dai tsayuwa ingal ya ranar take faɗuwa ba amma ina so wata rana ace ina tsaye ina kallon yadda rana zata faɗi. Domin hakan zai zama abun da yana birgeni in ga mutane ma suna taruwa domin kallon abun.

Busa tsaki, tsaki ne ko tsaki? Ban dai fahimci me kake faɗa ba. Amma dai ina iya busar da busa tsaki. Kai, a'a busa kan kamar hurawa ke nan ba? Gaskiya a'a ban iya ba gaskiya. Ba ma san me tsaki din ba.

Gaskiya bana ce ba ga sau nawa nake rubuta rahoto amma dai aƙalla zan iya in rubuta a taƙaice, in sake in goge, in sake in rubutawa A sa dai kamar sau biyar haka yana iya kuma yafi haka. Har sai na tabbatar da ingancinta tukunna nake ba da rahoton.

Taro muna yin ta ne a mako, kaman kusan kullum ma za iya cewa kullum ma sai mun yi taro gaskiya. Saboda a san wani ci gaba ya samu a kamfani wajen aiki kenan, a samu kuma me aka yi asara da me ya kamata a gyara domin inganta gobe na ma'aikatar.

A'a gaskiya ba na riƙe riga a aljuhu na. A wani dalili ma kenan? Kai a'a, riga dai tana na matsayin ta riga, aljuhu ma kuma tana na a matsayinta na aljihu. Ko wanne dai da tasa matsayar, shine magana ta gaskiya.

Eh gaskiya muna da manufa na kowane wata da muke so mu cim ma. Ko wane wata akwai jadawali da akeyi ake tsarawa wanda muke so mu cim mata zuwa karshen wata. Hakan kuma yana da kyau, tsari ne mai kyau wanda zai sa ma'aikata na, ma'aikatar su zama masu hazaƙa da tunani da hangen nesa.

Yadda nake tafiya zuwa wurare daban daban ina bin mota, na tafi guri, na je na kai ziyara, na ga sabin guri, sabin abubuwa, mutane daban daban, duka dai haka to nake tafiya.

Yadda nake koyon fasaha sabo shine da farko nakan sa a raina cewa ko da mutane na cewa yana da wuya, zan sa a raina cewa abu ne mai sauki. Sai in yi addu'a cewa Allah ya taimake ni ya ba ni ikon iyawa yadda ya kamata. Sannan, dagiya sosai akan cewa na koya abun yadda ya kamata, mai inganci kuma.

Gaskiya abubuwan da nake tunawa daga yaro daga yarinta suna da yawa. Na kan tuna irin shirme da muke tafkawa da kuma shiriri ta da irin wauta da muka yi. Abubuwan suna da yawa fa gaskiya na tunawa tsokanen mutane mu gudu. Duk da dai ni yarinta ta gaskiya na yi ta ne ba ta haya ni ya sosai ba.

Eh, ina iya amfani da ajiya a ra, a yanar gizo saboda haka yana matuƙar taimaka min sosai sosai. Duk da dai na fi yi a rubuce amma dai kam ina amfani da ajiya a yanar gizo domin wataran irin abu na gaggawa idan ya tashi zan iya in shiga ma'ajiyar ta yanar gizo sai na duba. Nai abun da ya kamata.

Eh sosai ina yin ciniki a kasuwa. Meye zai hana? Sosai da sosai ina yi kuma ina samun riba sosai da sosai. Mudai muy fatan Allah ya sanya masa albarka. Amma ina yin ciniki a kasuwa sosai. Ai dama yana bi ne da yanayin yadda ka tsara abin da kake sayarwa da ingancinsa da kuma yanayin mu'amala ka da mutane.

Sosai mama na muna da Wi-Fi a gida, saboda yana taimaka mana wurin gudanar da duk wasu al'amura da za mu yi a intanet ko yanar gizo za a ce ba, cikin sauƙi ba tare da mun samu tangarɗa ta network ko kuma wani matsala ba. Ko yanzu wannan magana da nake da kai da Wi-Fi nake aiki saboda ya fi sauƙi da sauri da kuma daɗin sha'ani.

A'a bata daidaita haske da kanta sai dai ni idan na zo na daidaita haske. Amma akwai wani tsari da nake da shi wanda idan na shiga rana za ta daidaita mun haske daidai wa daida. Yadda dai ba za ta, abun ba zai illata mun idanuna ba. To shine wannan tsari amma fasina shiga rana.

Malami da na fi so gaskiya a duk malamanmu ina ƙaunarsu sosai da sosai, saboda kowa yana ba da tashi gudunmawa na yadda abin da ya kamata a addinance domin suna isar da saƙon Ubangiji ne. Gaskiya bana ce ga takamaiman malami da na ke so ba. Kowa ina ƙaunarsa gaskiya.

Eh ina iya zama a kan gwiwa. Duk da dai ance wani lokacin ba shi da kyau ga ƴa mace amma dai ina iya zama a kan gwiwa idan na gaji da zama ko na gaji da tsayuwa. Duk dai halin da ya kamani ina iya samun sauƙi idan na zauna a kan gwiwata.

Ko da yaushe ma kuwa, a rana ai na kan share ƙura yana fi sau biyar ma saboda yanayin da muke ciki yanzu na lokaci ne na ƙura, hazo, tako ina gaskiya abun dai akwai yadda yake to shine. Ina share ƙura kam a ƙalla dai a rana sau biyar ko fiye da haka.

Gaskiya a'a, ni ba ma'abociyar son hayaniya ba ce. To gaskiya, wuri ma idan aka ce akwai hayaniya ina kiyayan wurin, saboda ni hayaniya gaskiya sa mun ciwon kai ma ta ke yi, shiyasa ina gudun wuri mai hayaniya.

A'a gaskiya ba na amfani da ruwan rijiya. Wurin mu ma zan ce inda muke unguwar mu babu rijiya a tagura ran nan. Sai dai inji labarin mutane dai a wurinsu suna amfani da ruwan rijiya. Amma ni gaskiya ba na amfani da ruwan rijiya. Sai idan na je ni ƙauye.

Eh to gaskiya abincin da nake ci da safe shine abinci mara nauyi, wanda dai ba shi da nauyi kuma zai kama cikina. Zan wuni, amade ina so in ci abincin ƙoshi da safe saboda ko da wuni mutum zai yi bai ci komai ba. Ina tunani ana wa dai ra'ayin ke nan ba zai jikkata shi sosai ba a wannan yinar rana.

Eh tabbas ina musafaha da mutane amma kuma ba kowane irin mutane ba. Nakan zaɓi kalar mutane da muka fi kusanci da su, shi da shi, da su nake yin musafaha. Don gaskiya ne ba kowa bane nake sakewa fuska nake musafaha da shi.

A rana ina goga haƙwara na ne sau biyu, da safe da kuma yammaci, saboda lafiya da kuma ƙarin ƙarfi wa haƙori na, shi yasa nake yin hakan. Safe ne da yamma nake yi, sau biyu ke nan a rana.

A'a gaskiya ba ɗabi'ata bace cije farce, banma cika sonyi ba domin hakan yana sanya farce ya dinga kakkaryewa ko yaya any how haka. To gaskiya ni bana so na gamaci de in ɗauki reza ko nail cotter mai kaifi saina yi abin nan sai na yanke farcen nawa dashi.

Gaskiya ni fim da na fi son kallo shine fim haka wanda akwai irin su faɗa, akwai dai action, hakan nan sosai a fim ɗin. Ehm ina kallon dai fim ɗin soyayya amma gaskiya, bai cika damuna irin sosai kaman fim na action akwai su irin, ya zansa bayani ni ma ne fim da na fi so. Irin akwai complicated things, abu dai masu rikitarwa a wannan movie ɗin to na fi son kallon fim haka.

Launin idanu na, na ma launi dai na idanu yadda idanu yake, da fari da baƙi da ɗan ratsa ratsan kalan, ruwan, ya za ci brown brown hakan nan. Shi ne yadda launin idona, suke.

Gaskiya ba kullum ba amma wani sa'in wani lokaci sa'i da lokaci na kan yi karatu kafin na kwanta nayi bacci. Amma yanzu gaskiya na jima ban yi hakan ba. Na ɗan kwana biyu bana karatu kafin na kwanta.

Ina amfani da tsintsiyar laushi wurin share ɗaki, da kakkaɓe ƙura, a buɗe cikin ɗaki. Tsintsiyar kwakwa kuma, ina amfani da ita ne wurin share tsakar gida da su kicin, da bayan gida a matsayin kwakwa fa daban-daban, na bayan gida daban, na kicin daban da tsakar gida.

Gaskiya ina iya yin tafiyan kilomita a sa'a ɗaya zuwa biyu da ƙafa. Bayan haka kuma gaskiya nakan gaji. Nakan iya yin tafiya fiye da kilomita biyu ɗin amma gaskiya ƙafafuna zai gaji. Sai dai in ta kama dole ne, amma in ba na dole bane bana wuce kilomita ɗaya nake iya tafiya da ƙafa.

Eh ina sayan kaya a yanar gizo duk da de, wataran zuciyata tana min ɗaɗ-ɗar na kar in saya. Saboda dalili na wasu da suke gwada rashin amana, ko kuma wasu website da suke gwada rashin yarda, ko in ce rashin cika alƙawari wa kostomomi. Amma ina sayan kaya, idan na sayi kaya kuma nakan dace gaskiya yana isowa har inda nake.

Gaskiya akwai wani farin ciki da wata natsuwa da take sauka min duk ranar da za a biya albashi. Saboda ni ma na san zan ɗan wataya zan shaƙata idan ci abun daɗi ranar sosai, ko kuma na girka abu mai daɗi wanda zai sanya ni cikin nishaɗi da farin ciki.

Kowane lokaci gaskiya da zarar dai an gama girka na fi so in ci shi da zafi zafinta tana sauka nake ci hakan ya fi mun akan a ci an sa ta a kula ko wani wuri hakan na, hakan na fi so gaskiya.

Tabbas ina muna da fanka a rufin ɗaki da mu ke. Domin fanka wani abu ne mai muhimmanci da ke bayar da iska na shaƙa da za mu iya shaƙa shi kuma mu fitar. Yana da matukar kyau a ce rufin ɗaki akwai fanka.

Eh to gaskiya, na fi son zaman kujera a kan taburma. Duk da dai ita ma zaman taburma tana da muhimmanci sosai da sosai saboda mutum zai iya miƙar da ƙafafunsa. Amma da gaskiya a ra'ayina, na fi son zaman kujera. Shine magana ta gaskiya.

Yadda nake bayar da ra'ayi a aiki, sai na je ta bakin kowa, sai ni kuma na zauna nayi nazari, na ga wacce ce abu mai ɓullewa da za ta ba mu mafita ingantacce wanda kuma idan aka yi aiki da shi, za a bayar da, zai bayar da sakamako mai kyau. Ina fara gamsar da su ne ta hanyar yi musu bayani dalla dalla yadda za su gamsu ba tare da sun yi gardama ba.

Yadda nake tafawa da hannu mana haka, haka ake tafawa. Timbu yadda ake yike nan da hannuna nake mommotsawa ko in ce nake tattapawa nake bubbugawa yadda za a fahimci cewa ina nufin tafa ne da wannan hannun.

Eh tabbas ina iya cimma manufar tallace-tallace saboda abu ne wanda dama yana buƙatar jajircewa, dagiya, haƙuri da wasu sauran abubuwa. Idan aka samu wayannan aka dage a kansu, mutum yana iya cimma manufarsa na tallace-tallace ya samu ƙarin kwastomomi.

A'a gaskiya bana aiki bayan lokaci. Bayan lokaci kam ai lokaci ne na hutawarai bayan ka gama shan wahalan aiki. Sai dai idan ya kasance aikin ya min yawa sosai kuma ina so in cim masa kafin a ce washe gari, so shi ne na ke yi amma shi ma ba kullum ba.

Kayan marmari da na fi so, sai ku san ko wani kayan marmari ma fa ina ƙaunarta. Amma dai na fi son dabino da kwakwa, abarba, apple, da ayaba da kankana. Ina ƙaunar wa'annan ababen sosai da sosai.

Sosai ina duba daftarin kuɗi saboda in san me ya sauro min, me ya rage min, me ya kamata na kashe da shi. Nakan duba akai-akai saboda sanin kan lissafin me ya kamata na yi da kuɗin da abin da kuma bai kamata na yi da kuɗin ba. To haka ne nake dubawa. Dali shi ne dalilin duba daftarin kuɗin da nake yi.

Sosai da sosai ina so ɗakina yayi haske, ya haskaka. Ai haske ma wata rahama ce wanda ake bukata a ɗaki. Zan iya in yi karatu, in yi wasu karasa wasu ayyukana. Abubuwa da yawa zan yi da haske a ɗakina. To ina son haske a ɗakina sosai da sosai.

Gaskiya bani da lokaci da za a ce nake hutawa a wajen aiki. Ko da yaushe a cikin aiki nake yi, danganin na inganta wannan masana'antar ko kuma in ce wannan kamfanina mai albarka. Abu ne wanda in daga lokaci dai kamar da safe zuwa yamma ana ayyuka sosai da sosai, to ba lokacin hutu.

A'a gaskiya bana amfani da mataimakin murya, murya ta ita nake amfani da ita a kowane hali, a kowane yanayi da na kasance. To saidai dama idan aiki ya ma mutum yawa ne shine zai nemi mataimakin murya amma ni gaskiya da muryata na fi amfani da shi sosai da sosai.

A rana ina share gida aƙalla a sa dai sau biyar zuwa shida haka. Saboda tsaftace wuri, saboda yanayi na ƙura da ake fama da shi na hunturu da hazo da ƙura ta ko'ina. Share gida na da matuƙar muhimmanci wurin karkaɗa ƙura da rage datti a cikin gida.

Bokiti da muke da shi a gida a kalla de za su yi kaman guda goma. Eh saboda amfani na yau da kullum na ayyuka daban daban sun kasu kashi daban daban. Akwai amfani na kitchen, akwai amfani na bayan gida, akwai amfani na wanki suna nan dai.

E to a gaskiya ba na iya tara tsabar kuɗi. Ni idan na ga tsabar kuɗi ma kashewa nake yi. Tsabar kuɗi ba na tarawa, sai dai ina tara kuɗi a asusun banki, ajiya ta, ma'ajiya kenan asusun na adana kuɗi ko za a ce. A nan nake tara kuɗi, amma tsabar kuɗi kam gaskiya kashewa ne.

Yadda nake gaishe da mutane shine nakan kai-kaici mutum in kalle shi sai in ce masa ina wuni. In sunkuyawa in ranƙafo da kaina, alamu ta girmamawa. Haka nake gaishe da mutane, a mafa mutanen girki. Su nake gaisarwa.

Eh nakan iya buga ta da sauri da amfani da kwamfuta ina iya bugawa da sauri amma bayan kwamfuta bana iya yi da typewriter amma da kwamfuta ina yin sauri sosai da sosai. Kuma na riga na laƙanci abubuwan da ke jikin keyboard din me shi ya sa.

Eh ina iya yin kiran bidiyo sosai amfani da wayata ko kuma amfani da kwamfuta nayi Zoom da mutane. E ina iya wa sosai da sosai. Ai ya ma fi sauƙi sannan baya cin data sosai.

A'a gaskiya bana saka uniform a wurin aiki, saboda wurin aikin mu zaka iya ka sa duk kayan da ka yi ra'ayi, duk kayan da ka ga dama zaka iya sata. Babu uniform, ai mu ba wai wata ma'aikatar lafiya ba ce ko wani kamfani, da za a ce lallai sai mutum ya sa uniform.